A'a, bana jin tsoron ƙwari gaskiya indai ba ganin su nayi a jikina ba. Akwai tarin ƙwarika kala kala. Akwai ƙwarin da nake jin tsoron su, akwai kuma ƙwarin da bana jin tsoron su. Misali, akwai wani ƙwaro sunan shi hangara. Wannan ƙwarin yana da poison a jikin shi kuma ƙwaro ne mai haɗarin gaske. Zaka gan shi madaidaici haka ƙarami kuma yana da ɗan tsawo, amma yana da haɗari sosai gaskiya. Wannan ƙwarin iya ɗaya daga cikin ƙwarin da nake jin tsoro. A lokutan damuna aka fi samun shi, lokutan da gero ya fara zuwa da riɗi. A wannan lokacin aka fi samun wannan ƙwaron na hangara. Yakan shigo cikin mutane wani lokaci. Idan ya hau kan jikin mutum, akwai wani ruwa da yake zubar wa da jikin mutum. Idan ka kuskura ya zubar maka da wannan ruwan a jikin ka, to kafin anjima ko gobe da tayi zaka ga wurin nan ya ƙone, ya zama kamar ƙonuwa. Wajen ya zama ciwo. To wannan ƙwaron silar wannan abun na shi, da ya taɓa mun sau ɗaya ya sa nake jin tsoron shi. Sannan akwai ƙwari irin su kunama, su kan harbi. Su ma ƙwari ne da dole mutum ma ya ji tsoron su saboda idan suka harbe ka, har rasa rai akan yi. Akwai ƙwari irin su tsaka. Ita wannan bana jin tsoron ta amma bana son ta, ba ma na son na gan ta inda nake dab dala. Nakan ji tsoron ta in ta faɗi a cikin abinci saboda za'a iya cin guba a cikin abinci. Amma ƙwari irin su tururuwa, shazumamu, yaro ba ƙashi, irin waɗannan ƙwarin bana jin tsoron su ko da na gan su a kusa da inda nake. Bana damuwa da su saboda na san ba ƙwari ne masu cutarwa ba. Sai dai idan sunyi yawa wanda ya ɓaci kuma suka shigo cikin mutane domin su takura musu. Haka nakan ji tsoron cinnaka saboda cizon shi, idan ya shigo cikin jikin mutum yaji zafi zai gantsara ma cizo. Idan ya cije ka za ka daɗe ka na jin zafi. Wannan ƙwaro ne wanda dole za a ji tsoron shi. A takaice dai, nakan ji tsoron ƙwarika masu cutarwa amma bana jin-- tsoron ƙwari marasa cutarwa. Na fi jin tsoron ƙwari masu cutarwa. Shi ne waƴanda na lissafo da makamantansu, kamar irin su kunama, tsaka, cinnaka. Akwai wani ƙwaro ma can da yake mulmala kashi a cikin gona. Shi ma wannan ƙwaro ne wanda bana son ganin shi, saboda ƙwaro ne wanda shi ba shi da aiki da ya wuce in yaga kashi ya mulmala shi. Yayi ta mulmala shi, har sai ya ga ya mulmule shi, sai ya ɗauke shi ya je can wani waje ya ɓoye. To irin waɗannan ƙwari ne waɗanda bazaka.